Ranar tsaftace muhalli, ranar farin cikin al'umma. Domin duk ranan da aka ce ranan tsaftace muhalli ne, yanda yake gudana a unguwar mu. Mutane kowa zai fito, wanda da bai yi shara, wanda yayi sati bai yi shara ba, da wanda ma ƙazami ne da mai tsafta. Kowa zai fito ya share ƙofar gidan shi cikin dattin kwata na gaban gida, musamman wanda suke rayuwa a cikin ghetto. Kowa zai fito ya ta kwashe datti, a kwashe duk dattin da ke kwata a yi, a tara su guri ɗaya. Titi kuwa, duk za a share duk wani lungu da saƙo da ke kan titi. Kowa zai kasance kawai yana ta tsaftace tsaftace. Saboda a yankin, gwamnati tana duba tsaftan gari. Ko wane mako, kamar weekend haka, takan zo ta dudduba. Idan aka same ka da datti, ana cin ka tara. A ƙofar gidan ka in dai aka ga datti, ana cin ka tara. To sai yasa kowa yake zakewa ya tsaftace muhallin shi. Tun daga cikin gida waje kwata, duk wani datti bola za'a tara ko ɗaya. Sukuma gwamnati, su kan zo da motocin kwashe shara. Duk dattin da kuka tara, su za su kwashe, su zuba su tafi da shi. Wanda a ka ga datti kuma a gidanshi za a ci shi tara. Mutane da yawa kan tsaftace muhalli. Ko dam, ko da ba sa so. Saboda gudun wannan taran da za'a ci su yake sa dole su ma yi tsaftan. Sai tsaftan yayi kyau sosai sosai. Yanda tsaftace muhalli ke gudana kenan a unguwarmu.

Gaskiya ina son ziyaran wuri daban daban daban. Kamar yanzu ne a ƙasata Nijeriya ina son zuwa garin Adamawa. Garin yana burge ni daga inda naji ana bada labarinsa. Idan kaje zaka ga akwai wuraren irin bishiyoyi haka masu kama da bishiyan kwakwa. Wuri yana nishaɗantar da mutane. Akwai sanyi da iska mai daɗi. Sannan akwai wani yashi yashi kamar sahara. Gurin dai ya zama kamar gurin dai shaƙatawa haka, buɗe ido da nishaɗi. Gaskiya ina son zuwa garin Adamawa. Yola kenan. Sannan an ce garin akwai fura da nono. Ni kuma ina son fura da nono. Shi ya sa nake son in je garin saboda in sha in yi nak. Sannan a kudancin Nijeriya ina son zuwa Rivers. Rivers Port Harcourt. An ce garin yana da kyau. Garin yana da weather mai kyau. Ba a cika zafi ba, ba a cika sanyi ba. Garin yana da daɗin zama sannan akwai zaman lafiya. Babu rigingimu babu fituntunu babu tashi hankali sannan idan aka wuce Nijeriya in aka bar najeriya aka tsallaka ƙetare ina son zuwa Saudiya. Ina son zuwa Saudiya domin yin umra ko hajji. Sannan ina son ƙasan Indiya. Da na kalla fim ɗin Indiya ina ganin garin su da al'adunsu da suturan su. Shi ya sa tun daga wannan lokacin nake son kallon Indiya fim. Daga kallon Indiya fim ɗin nan na ji ina son zuwa garin saboda yaren su da shigan su yana burge ni. Ga su da ado. Musamman ga mu 'ya'ya mata za mu zo Indiya saboda ƙyale-ƙyale. Kayan sawa ne, kayan ɗan kunne da su lalle, gyaran gashi Indiya sun ƙware. Shi ya sa nake son zuwa Indiya. Sai kuma Dubai. Ina son zuwa Dubai saboda gari ne wanda ake hada-hadan kasuwanci. In kana garin baraka taɓa zama talaka b, sai dai inkai ka so saboda bara ka taɓa samun daman daze zaka sayar da wani abu ba. Ko ka yi aiki ko ka sayar da ko kuma ka rinƙa turo kaya a ƙasashen da basu da irin wannan abun ka siya. Sannan kuma ina son zuwa Cairo. Ina son zuwa Cairo, Egypt kenan. Shi ma ina son zuwa ne saboda sana'a. Ana hada-hadan kasuwanci a garin to gaskiya ina son zuwa Dubai saboda in fara wannan sana'a. Gaskiya a cikin wa'innan da na lissafo su ne wurare wa inda nake so in je inga na ziyarta.

Eh na iya hawan keke. Tun ina ƙarama ina da ɗan uwa wanda yake da keke, to a lokacin mun ɗazuke shi kamar abun wasa. Idan ya hau sai na ya goya ni. Iyayenmu su ta faɗa kar mu je mu faɗi, mu ji ciwo. Haka zai ɗauke ni ya ta zagayawa da ni, sai in mun gama, dawo. Yau da gobe, yau da gobe ni ma na ga ina so in gwada in gani in na hau in faɗi ya mun dariya. Wata rana ma har na gurje gwiwana duka ban dena ba. Na ci gaba da koyo, ina yi ina fadu har na ƙware. Tun ina ƙarama na iya hawa keke. Muna wasan keke daga baya na zo na iya keke. Na zo na ce ma babanmu ni ma ya siya mun keke, sai ya ce idan dai nayi ƙoƙari a makaranta zai siya mun keke. Ai ko aka yi sa'a na ci na ɗaya a makaranta, ya siyan mun keke. Sai iya keken na wai ya ƙaru. Lokacin idan za a aike ni kasuwa, na kan hau keke na je nan da nan na dawo. Duk inda zani har ta kama ma in za ni makaranta. Dauk da mahaifiyata bata cika son in je da keke ba saboda wai kada abin hawa ya bugi ni. Amma wata ran na kan je da keke, nan da nan sai in isa inda zan kai. Daga baya kuma da na girma, da-daga baya kuma na zo na ijiye keke. Na zo na dena hawan keken saboda na girma kuma aka kasance wa ni mace ce. A inda nake ana kallon mace ta hau keke kamar ba abu bane mai kyau. Sai na zo na dena hawa keke. In za mu makaranta, mahaifinmu zai kai mu ko mahaifiyar mu. To yanzu kuma daga baya bayan na girma sosai sosai. Na ƙara dawowa da sha'awan hawa keke a matsayin nishaɗi. Wancan karan ina hawa ne saboda karan bani irin na yaro. Sannan kuma ina zuwa makaranta da shi, ina ana aika na ina fita. A lokacin babu ababen hawa kamar yanzu. Amma yanzu ina sha'awan keke saboda nishaɗi da kuma yana daga cikin hanyar motsa jiki. Ba ni da keke a yanzu amma ina da burin mallakar keke. Sannan na kan je wurin motsa jiki. Muna hawa wani abu kamar keke, inda keke yake haka yake amma baya motsi. Kawai anyi shine za ka rinƙa jujjuya ƙafafuwar ka, ya zama na dai kamar motsa jiki kake yi haka. Na iya hawan keke sosai kuma a kowane lokaci zan iya siyan keke in cigaba da hawa domin nishaɗi da motsa jiki.

Eh tabbas wannan sunaye ne na hausawa wa'inda ake laƙaba wa mutum idan an haife shi a wani rana ko a wani yanayi. Eh kaman Ɗanjuma idan aka haife mutum ranan Juma'a akan mishi laƙabi da Ɗanjuma ko Ɗanjummai. Sannan idan mace ce akan kira ta da Jummai. Sannan Ɗanladi wanda aka haife shi a ranan Lahadi shi ake ma laƙabi da Ɗanladi ga namiji in mace ne kuma aka kira ta da Ladi. Sai kuma wanda aka haife shi ranan Talata ana kiranta Talatu ga mace kenan akan kira ta Talatu. Sai kuma in namiji ne ana kiran shi Ɗanliti. Sannan akwai Ɗanlami wanda aka haifa ranan Alhamis kenan. Ɗanlami sannan mace ana kiranta da Lami. Akwai ranan Lahadi ma mace akan kira ta da Ladidi. Akwai ranan Asabar, Asabe na mace ana kiranta Asabe. Namiji kuma ana ce mashi Ɗan'asabe. Sannan Laraba akan yi ma namiji laƙabi a Hausance da Balarabe. Mace kuma akan kira ta da Laraba. Wa'innan sunaye ne na al'adun Hausawa wa'inda suke ba da shi a matsayin ace nickname a turance wanda ya shafi ranan haihuwar mutum. Si a yi la'akari da ran da aka haife. Kaman ni yanzu an haife ni ranan Juma'a wasu su kan ce mun Jummai. Kaman baba na kan kira ni da Jummai saboda an haife ni ranan Juma'a. Sannan na san mutane da yawa masu irin sunayen. Ina da yaya da ake kiran shi da Ɗanlami an haife shi ranan Alhamis. Ina da yaya wacce take Asabe ga kuma ni Juma'a ana ce mun Jummai. Sannan na san Ɗanliti na san Balarabe duka sunayen nan da na lissafo duk na san masu shi daga matan ham mazan. Sannan yanada daɗi mutum yasan ranan haihuwar sa saboda a Hausance akwai wani al'ada ma dake nuna cewa in dai ka san ranan haihuwan ka kowane rana da kalan albarkan shi. Kaman ranan Laraba ana cewa wasu a al'adan Hausa in dai ka kasance an haife ka ran Laraba to zaka yi ilimi haka da sauransu. Sannan kuma wa'inda aka haife su ranan Juma'a zasu kasance masu farin jini saboda darajan wannan ranan ga masu yin sallah ran Juma'a. To shiyasa yake da daɗi mutum ya san ranan haihuwan shi. Sannan ana fira irin wannan ace to kai me sunan ranan ka. Wannan ya ce sunana Ɗanlami, Ɗanliti, Balarabe kai ma yana da daɗi ka san naka ko don a yi nishaɗi sosai sosai.

Ina amfani da tsintsiya kala biyu. Akwai tsintsiyar kwakwa, akwai tsintsiyar laushin. Tsintsiyar kwakwa na kan yi amfani da ita idan zan share kafet, abu mai kauri ko cikin gida wanda yake da interlock, na kan yi amfani da tsintsiyar kwakwa. Tsintsiyar laushi kuma, ina amfani da shi ne idan zan share wuri mai laushi kamar tiles haka da abin da ba za a rasa ba na laushi haka. A nan nake amfani da waɗannan tsintsiyoyin guda biyu. Dukansu suna da daɗin amfani, sannan dukansu basu da tsada. Sannan shi tsintsiyar kwakwa ana yin shi ne daga itace abin da ake iya samun ake ce masa tsintsiyar kwakwa nama saboda an yi shi ne daga wani zare da ake samu daga bishiyar kwakwa. Zaren yana da ƙarfi sosai, so yana jure wahala ba ɗan kaɗan ba. Kafin ya lalace ko ya karye ana ɗaukan lokaci. Shi ya sa ma ake ce masa tsintsiyar kwakwa. Shi kuma tsintsiyar laushi ana yin shi ne da wani ganye da yake fitowa. Yana da wasu ɗan itace masu laushi sai aka kakkaɓe ganyen a busar. Idan aka busar sannan sai ayi amfani da shi. To an sanya min tsintsiyar laushi ne saboda ko a hannu yana da laushi. Sannan ba'a amfani da shi wurin abu mai kauri. Shi kuma wancan an sa masa tsintsiyar kwakwa ne saboda an yi shi daga wani itace ne mai zare-zare daga bishiyar kwakwa. Sannan ana amfani da shi a wuri mai ƙarfi saboda yana da juriyan wahala. Sannan har irin yanar gizo-gizo nan da yake fitowa a saman ɗakunan matane. Za ka iya amfani da tsintsiyar kwakwa ka shashshare shi zai fita tas. Shi kuma tsintsiyar laushi baya jure irin wannan wahala. Shi barshi da wuri mai laushi irin dai tiles ko simintin da aka simince shi yayi laushi. Shi ne ake amfani da tsintsiyar laushi a gurin. Amma tsintsiyar kwakwa sunan shi jurau. Dukansu, uhm, tsofaffi suke yin su a ƙauye. Idan ka je kasuwa kamar a Kaduna, kasuwan bacci, kasuwan kawo, kasuwan Monday, kasuwan Talata, kasuwan Laraba za ku ga mata ga sunan sun kakkasa shi suna saidawa. Wasu iyamarai ne, wasu Hausawa, wasu Igbo. Wasu su suke da kansu, wasu kuma sarowa suke daga ƙauye. Za ku gan su an ɗadɗaura su bandir, bandir, bandir, bandir. Yawanci tsintsiyar kwakwa akan ɗaura shi da wani igiya mai ƙarfi kamar igiyar roba haka. Sannan shi kuma tsintsiyar laushi akan samu zare ne ko wani irin zani haka a ɗaure shi. To dukka muna amfani da shi daga na kwakwan mai ƙarfin ke nan da na laushin. Dukka ba wanda bama amfani da shi. Ko wanne yana da inda muke amfani da shi.

Gaskiya ne. Yanayin, yanayin tsarin yinin mu yanda yake canjawa idan ana ruwan sama ya danganta. Saboda sai ka gama shirin ka tsab hadari zai taso. Dole da inda zaka je ka fasa zuwa. Saboda wannan ruwan saman dole ne ka samu wuri ka nutsu. Sannan aikin cikin gida ma akwai ayyukan da in ana ruwan sama fa ba zai yiwu ba. Idan baku da ɗakin girki wato kitchen a turance za kayi wan, za kayi girki a waje. Idan ana ruwan sama musamman mu da muke amfani da gawayi watan cakol ba zai yiwu ba saboda ana ruwan sama zai kashe muku wutan. Akwai wanki, in mutum yana so yayi wanki ga ruwan sama ta zo babu yanda zai yi. Hakanan zai ajje wanki. Sannan wata zubin sai ka gama wanki tas ka shanya hadari ya zo. To da yake bamu da isashen muhalli a gidanmu. Mukan bar shi a igiya ruwa ya musu dukan tsiya. Idan washe gari ba a yi ruwa ba, hakanan dai zai zo ya bushe. In anyi ruwa ma haka za mu bar shi saboda babu gurin shanya. Sannan in gida yayi datti kun fara shara ruwa ya zo ruwan sama dole shi ma ku ajje. Saboda idan kace zaka shiga cikin ruwa, zakayi aiki a ruwa, zai iya taɓa lafiyar ka musamman idan jikin ka ba mai son ruwa bane. Gaskiya zai taɓa lafiyan ka. Wasu yana sa musu mura kaman ni, yana sa mun mura da zazzaɓi. Sannan mukan ijje iccen girki a waje. Idan muka ga hadari ya zo mukan samu leda babba mu lulluɓe shi, mu lulluɓe shi, mu ƙara mishi bargo mai ƙato da muka ɗinɗinka shi da buhu saboda kada ruwan sama ya jiƙa. Idan ruwan sama ya jiƙa, idan muka zo girki muka zo amfani da itacen baya kamawa ta daɗi. Kwatta kwatta baya kamawa ta daɗi to mu kan rufe. Sannan idan muka ga ruwan sama muna da bokatai bokatai da muke tarar ruwan sama. Da yake ruwan sama yana da daɗin sha, yana da daɗi. Mu kan yi girki da shi, mu kan sha, mu kan yi wanka har wanke wanke ba abun da ba ma yi da ruwan sama. To in ana ruwan sama mu kan tara bokatai. Duk inda ruwan sama ke zuba da yawa mu kan tara bokatan mu awurin. Mu tara bokatan mu ruwa yayi ta zuba ya cikkika mana abubuwa wanda ba sai mun nemo wani ruwa ba. Ko da ba mu jawo a rijiya ba muna da ruwa. Sannan mu kan ijje rigar ruwa wanda ko da fita ya kama ka za ka saka dan akwai fitan da illa za ka je siyan wani abu dole za ka ɗan shiga ko da na ɗanyayyafi ne. To sannan muna da lema. Idan ma ruwan yana da ƙarfi muna da lema sai muyi tafi da lema domin kariya daga ruwa. Gaskiya dai shirye shiryen da muke yi ke nan lokacin ruwan sama idan ya zo. Idan kayan yin tafiya idan tafiyan yana da muhimmanci akwai rigar ruwa raincoat a turance. Sannan akwai lema sai ka tafi da shi. In kuma wurin da za ka je ba wai guri bane mai muhimmanci kawai guri ne wanda bai zama dole ba sai ka bar wannan tafiyan ka bar shi zuwa washe gari. In kuma yana da muhimmanci to mun tana da kayan kariya daga ruwan sama. Har takalmi muna da takalma irin na roban nanwanda ko ya shiga cikin ruwa baya lalacewa. Shi ma mun tana da duk saboda ruwa. Sannan.

Akwai lokacin da na sauya ra'ayina akan karatu ne. Me in particular, akwai course ɗin da nake so in karanta wato mass communication wato masu aikin gurin sadarwa ko aikin jarida ko aikin dai yaɗa labarai da sauransu to, sai ya kasance aka zo aka ce mun akwai gaasa a gurin neman aikin, mutane da yawa suna son karanta course ɗin. Sannan ba a cika samun admission ba, kuma ba a cika samun aiki ba saboda anyi yawa akan wannan aikin. Kowa yana so, kowa yana so. To sai na canja ra'ayi na. Sai na koma na karanta English. Aka bani shawara aka ce na karanta English domin shima English in dai kika fita da result mai kyau, za ki iya yin aikin jarida har ma a ɗauke ki da muhimmanci sosai fiye da wadda ta karanta mass communication. To, na canja ra'ayi na ne a lokacin da na fara makaranta shekara ta dubu biyu da sha uku. Sannan na gama a shekara ta dubu biyu da sha takwas, daga ƙarshe ban ma zama yar jaridan ba, na zama malamar makaranta. Sannan abu na biyu da ya na canja ra'ayi akan soyayya ne. Akwai wani wanda na so shi sosai, yana so na, ina son shi. Duk wanda ya ga tarayyar mu sai ya ji kwaɗayi ya ji dama shine saboda yanda muke son junanmu, yanda muke girmama junanmu, yanda muka fahimci junanmu. Muna da burin zama a inuwa ɗaya a matsayin ma'aurata lokaci guda. Ƴan'uwan shi ko in ce maman shi ta nuna akwai wacce take so ta bashi daga cikin dangin su ta aure shi, shi kuma ya nuna cewa shi fa sam ni yake so. Duka dangin shi suna son ya aura wannan 'yar'uwarta shi kuma ya nuna shi ban ni yake so. To, ni kuma na zauna nayi la'akari. Idan na ce zan biye ma soyayyan nan fa na waje ne. Ni da zan je in aureshi in zauna da ƴan'uwan shi yanda basa so na? Anya bazan ga wulakanci ba ko da shi mijin yana so na? Ai dangin shi sun isa su kawo matsala a cikin zamantakewan auren mu. Na zauna nayi nazari na kuma nemi shawaran 'yan gidan mu da iyaye na da 'yan'uwa na. Su ma suka ce gaskiya tun da de har 'yan'uwan shi basa son wannan alakan in haƙura da wannan soyayyan. Haka Allah ya ƙaddara. Ai ko haka aka yi, na canja ra'ayi na akan shi. Na je na auri wani daban wanda ba ma na son shi amma saboda me? Saboda shi wannan ɗin yana so na 'yan'uwan shi na so na, za a fi zaman lafiya akan wanda zan je in cusa kaina cikin su su zo suna nuna mun tsana da tsangwama. Na neman makaina lafiya da zama lafiya. Wannan abu ya faru kusan shekara biyar da ya wuce. Sannan na canja ra'ayi na yi aure a shekaran da ta wuce. Sannan kuma canjin nan da na yi, na ga amfanin shi tun ba a je ko ina ba.

Akwai tashoshin mota daban-daban a garin da nake, sannan kowanne tashar mota da inda zai je. Duk garin da za ka je akwai tashar motar da za ka je. Sannan nakan je tashar mota ne idan zan yi tafiya. Idan zan je garin mu can Niger State, nakan je tashar motar Lagos Garage wanda yake Mando Kaduna can nake zuwa in hau motar zuwa Niger. Yawancin motar zuwa Niger minna Abuja, kwantagora ana samun su a nan idan zaka je irin su North East ne Adamawa, Yobe, Gombe, Kebbi, Bauchi da su Taraba za ka je Unguwar Shanu shi kuma. In za ka je su Zaria, Kano, Yobe za ka je kawo. Wasu kuma a hanya ma za ka tarar suna tambayarka ina za je, ina za kaje amma mafi yawanci shiga mota a tasha ya fi muhimmanci, ya fi tsaro saboda akan samu wasu ɓata gari da suke ɗaukan mutane a kan hanya. To don haka tashar mota ya fi tsaro ka je ka hau abun hawa a kan wa inda suke yawo a kan titi suce wai zo kaje. Misali akwai lokacin da wani ya taɓa zuwa zai je Zariya kasancewan yana sauri bai je tashar mota ba saboda shi tashar mota idan ka je dole sai ka jira mota ya cika. Shi kuma wai yana sauri ya je bakin titi ya ji wasu suna cewa zariya, Zariya kawai ya shiga. Tafiyar da aka yi da shi ke nan aka yi garkuwa da shi. Da ƙyar Allah da ikon sa ya sa ya dawo. To tashar mota ita ce tafi. Sannan idan ka je tashar mota dole za ka yi haƙuri saboda za ka haɗu da mutane mabanbanta masu mabanbantan ra'ayi. Wani yana da haƙuri, wani yana da faɗa, wani yana da surutu, wani gashinan ƙazami duka ba abin da ba za ka gani ba. Sannan in dai za ka yi tafiya a tashar mota za ka shiga sai ka zamo mutum mai kau da kai. Sannan ka sa ma ranka cewa wannan tafiya ne na ɗan lokaci. Za ka tafi ka bar mutane, ba lallai ku kuma ƙara haɗuwa ba. Karka bari wani rigima ya haɗa ka da wani da har zai sa a ɓata maka lokaci ko ya kai ku ga wani police station ko wani abu. Don za ka haɗu da mutane daban-daban. Tafiya ne wanda tsananin ta in dai kana arewacin Nigeria ne a cikin Nigeria zuwa wani gari baza ka wuce ashirin da huɗu hours ba duk wani tafiyar da za kai ko daga nan zuwa legos ne highers kai awa ashirin da huɗu a mota kada garin rashin haƙurin jiran awannin da za kai kaje wani gari wani abu ya haɗa ka da direba ko kondakta ko wani abu ya zo ya jawo maka wani ɓata lokaci na inda za ka je. In dai aka ce maka tashar mota za ka je ka hau mota to ka san da cewa za ka haɗu da mutane da yawa a ciki kawai ka kau da kai. Akwai wanda idan ana tafiya shi mayen ciye-ciye ne. Komai ya gani a hanya sai ya siya. Komai ya gani sai ya siya ya ta ciye-ciye. Wani ma ya siya kifi kamar ni bana son ƙarnin kifi haka za su ci kifin nan su goga ma ƙarni. In kai magana abu ya zama masifa. Akwai wanda shi bacci ne yana son bacci in ana tafiya. Wani za ka ga saboda daɗin barci har kwanto ma jiki yake yi. Akwai wa inda mayun surutu ne su kuma. In aka shiga mota sun dinga surutu kenan, sun dinga surutu kenan, sun dinga surutu su ishe ka su dame ka. Duk wa'innan a tashar mota ake samun su. Akwai wa'inda su kuma, akwai wa'inda su kuma 'yan jin waƙa ne ko kallon fim ba abun ɗaya dame su. In suka shiga su suka samu seat suka zauna shi kenan su ishe ka da kallon fim. To duka wannan ana samu a tashar mota. Kai dai idan ka je ka tabbatar ka biya masu mota kuɗin su, ka bi ƙa'ida, ka yi addu'a ka sauka lafiya. Ba ruwan ka da shiga fitina, ba ruwan ka da shiga rigima, ba ruwan ka da tada jijiya wuya, ba ruwan ka da biye ma kowa ka samu ka kai inda za ka je lafiya.

Gaskiya ana taruwa a waje da yamma. Wannan wani al'ada ne da yawancin maza suke da shi. Da yamma za su rinƙa zama. Wasu suna da majalisa kaman chamber ɗinsu na hira da sauransu. Wasu sun yi shine kawai na abokanai. Za a zauna a yi firar rayuwa, firan siyasan duniya, firan ƙwallo, firan 'yan mata da soyayya da abubuwan da ke gudana a cikin unguwa. Wasu kuma suna yin shine kawai kamar irin tsofaffi suna yin shine irin na shan iska a waje. Mutun ya dawo aiki ƙarfe huɗu. Yawancin maza ba su cika son zama a cikin mata ba. To sai su gwammace su fito waje su zauna, su yi hira da abokanansu. Har ka ga suna shan shayi. A ci wannan, a ci wannan. Wata zubin kuma akwai inda su sana'ansu a bakin titi yake. To sai su haɗa zaman guri ɗaya a kusa da inda shagunan su yake. Matasa suka fi yin irin wannan. Har kowa yana kawo abinci daga gidajensu. Abin ya zama kamar wani ƙaramin get together ake haɗa a gurin. Wannan ya kawo abinci daga gidan shi wanne kawo daga gidan shi wanne kawo daga gidan shi. Idan aka haɗu a ci na wannan, a ci na wannan, a ci na wancan. Yana ƙara don ƙwan zumunci da abokantaka sosai. Sannan suna yin dare akwai wa inda da an kira sallan mangaraba wuraren shida zuwa shida da rabi kamar manyan iyayen mukenan. In suka shiga gida sai kuma wani dalili ya fito da su. Akwai wa'inda har ƙarfe tara na dare, musamman matasa masu firan ƙwallo suna kaiwa. Akwai waenda suna da shaguna dalilin wa'innan sana'an na su siyi dare in sun tashi daga gurin sana'a, za su tashi daga wannan majalisa. Wannan zaman da suke yi sukan tattauna abubuwan rayuwa daban daban. Wasu har da gulma da abin da bai kamata ba. Tunda kana zaune guri ɗaya, duk wanda ya wuce sai ka yi maganar shi. Amma kuma suna taimakawa a cikin unguwa saboda suna zaune a waje kodayaushe. Duk wani abin da ke faruwa, duk wani motsi idan su na kai. Duk wani motsi idan suna kai. Sannan idan wani abin taimakon gaggawa ya zo, su ne na farko sun sha taimakawa. Ko yaro ya faɗi, su ɗauke shi. Ko mota ya buge, sai sauri su kira ɗan uwan yaro. Ko mashin ya buge, ko irin yara in zasu makaranta suna tafiya suna rashin ji, ko wannan ya buge wannan duk sai su taimaka. Akwai lokacin da gobara ya tashi kafin a ankara wa'innan matasan masu zama a layi su ne na farko da suka fara kai agaji kafin ma mai gidan ya zo. Su kai ƙoƙari. Su wa'innan shi mai gidan bainan. To da a ce matasan nan ba su gurin da wutan nan ya ci rabin gidan da dukiyar gidan kafin ma a ankara. To dai dalilin zamansu a gurin, suka hango ɓarnan suka yi maganin ɓarnan tun da wuri. Gaskiya suna ƙoƙari, suna taimakawa. Sannan ko irin tsofaffin layi ne suka dawo da kaya a hannu, sukan je su karɓar musu, su riƙe musu, su kai musu gida. Sannan ko wani bincike ake yi na sanin wani sirri ko na neman aure ko wani maraji ɗan shaye shaye ko wani abu da yake du wani movement ɗin mutane idan suna kai. To za su bada wannan shaida. Sannan idan wani ya zo ya kawo wani fitina a unguwa ko a wannan layin, suna ankare. Yanzu za su sanar ma hukuma in abin da ya fi ƙarfinsu ne a zo a ɗauka mataki. An sha tada rigimu daban daban a unguwanni. Matasan nan masu zama a bakin titi, hirar yamma ko hirar rana su suke fara sanar da hukuma domin a ɗau mataki. Zamansu yana da amfani da rashin amfani domin su ma suna sa kansu a hatsari. Domin mota tasa bige wasu a wannan zaman a kan titi.

Gaskiya a yankin da nake akwai abubuwa da nake yi tunanin zai faru nan da shekara goma. Kasancewan inda nake gaskiya sabon guri ne kuma duk wanda ya san sabon guri ya san cewa zai samu cigaba. Ɗan wurin da aka riga aka cika ba ɗaya yake da inda sabon wuri ne yanzu mutane suke yin gine gine ba. Shi sabon guri ana sa rai za a ƙara samun sababbin gidaje saboda akwai raguwar filaye da sauran abubuwa ba kaman tsohon guri ba wanda shi ya riga ya cika da gidaje to inda nake unguwa ne sababbin gini birin bayan gari haka mutane suke dawowa kusa damu akwai gonaki akwai filaye haka wasu ma yanzu suke zuwa siyan fili a wurin. To gaskiya ina kallon cigaban wurin nan nan da shekara goma zai zama babban guri saboda kasancewar shi yana kusa da manyan ma'aikata. Muna bayan custom quarters. Muna kusa da NDA duka wayannan akwai alamomin cewa nan da shekara goma wuri ne zai zama birni zai zama wuri mai security wuri mai daraja mai tsada wanda siyan gida a wurin nan ba sai kana da hanya saboda an gina sabon custom quarters an gina shi ba a riga an tare ba a shekarar nan ake son a fara amfani da shi. To sannan ga NDA shi ma shekara biyar ko bakwai da suka wuce aka dawo da sabon NDA ta na so a ce ga custom quarters ga sabon NDA ai mutum yana jin wannan ma ya san cewa nan da shekara goma wuri ne wanda za a yi rububin shi saboda kowa yana son guri inda akwai security. Duk inda aka ci akwai NDA akwai custom to tabbas za a samu security. Muna sa rai za a samu sababbin gidaje za a samu manyan umm supermarket dinga a yanzu kasuwa in za ka je sai ka yi tafiya mai nisa har ka hau abin hawa to za a iya samun supermarket wanda ba sai ka fita waje ka yi nisa ba kafin ka samu abin abin da kake so na saya. Za a samu wa inda za su gina abubuwan amfani na rayuwa wanda ba sai ka je cikin ka yi nisa da cikin gari ba. Nan da shekara goma duk wannan gonaken da suke yi saboda filaye ne a yanzu nan gaba ba zai yiwu ba saboda kowane dalilin wa'innan NYC quarters ɗinnan da aka yi da NDA ba za su yarda ba for security purpose nan gaba. Sannan zai zama birni a yanzu abin da ke damun mu filaye da ba a gina ba wasu sukan zo su ara sai su dinga yin noma a gurin. To gurin musamman yanzu inda ake damina wurin sai yayi kaman daji idan aka yi shuka masara yayi tsayi sai gurin yayi kaman daji yana ba ma mutane tsoro yayi duhu. Shi ne babban abin da yake damun mu yanda suka mai da filaye gurin shuke shuke. Wannan yana ba ma da yana ba mu daman ɓarayi su yi ɓarna masu mugun hali su yi mugun hali saboda wannan shuke shukan yayi tsayi yayi duhu mutum zai iya ɓoye wa yayi mugun abu a ciki. Wannan shine babban abin da yake damun mu sai kuma wayanda suke zuwa suke mana kashi a bayan gida. Kasancewan akwai gine ginen da aka fara ba a gama ba wanda ake kira incompleted building a turanche to sai su dinga shiga suna shaye shaye abubuwan da bai kama dabba har sai bayan gida a cike. Wani lokacin sai ka ga idan rana yayi rana sai ka ji warin har yana buso maka hanci har inda kake. To wannan sune abubuwan da ke damun mu don haka mu yanzu fatan mu shine nan gaba wa inda suke ba da wa'innan hayan su zo su gina gidajen su in ba za su gina ba su bamu wanda za su gina domin mu huta da masu gona kinna da suke mana shuke shuke. Mu huta da masu mana bayan gida a incompleted building. Wannan shi ne fatan mu sannan mu samu cikakken security mu samu kuma a buɗe mana su supermarket da ƙananan kasuwanni kusa damu yanda ba sai mun sha wahala mun je mun je kasuwar cikin unguwa ba.

Yanda rana na yake tafiya shine kullum da safe ƙarfe biyar da rabi na safe zan tashi in yi alwala, in yi sallah. Sannan mijina in mishi abin ƙari, abincin safe ke nan ya ci. Sannan in mishi abincin rana wanda ake kira lunch da zai tafi da shi wurin aiki. Sannan bayan ya tafi zan wanke kwanukan da muka ci abinci. Zanyi sharan duka gida har da waje, ina da kaji dukka zan share inda sukayi kashi suka ɓata. Sannan in dawo in yi mopping a cikin gida na. In zo in goggoge su dining table, su TV stands, TV, su center table. In shiga bedroom ɗina duka su dressing mirror da side mirror wannan duka zan goggoge su. Sannan idan na gama in zo in wanke toilet ɗina. Ina da toilet a bayi parlour, ina da toilet a bayin uwarɗaka zan wanke su tas-tas. Bayan na wanke su sai na ɗan kwanta in huta na awa haɗa kafin in tashi. In na tashi sai ni ma in haɗa abin da zan ci da safe. In na haɗa abin da zan ci da safe sai na ɗauko waya in duba me ke faruwa a duniya. In duba labarai, in duba komai dai. Sannan in kira family house ɗinmu muyi zumunci, sannan in kira mijina ya wurin aiki mu gaisa. Ya gaya min me ke faruwa ni ma in gaya mashi me ke faruwa a nan. Sannan idan na gama in koma barci sai in tashi wuraren ƙarfe shabiyu. In je in bama kaji na abinci in basu ruwa in dawo. In je in yi wanka. In nayi wanka in zo in yi sallah, in yi addu'o'i. Sannan in zo in dafa abin da zan ci da rana. In na dafa sannan sai na ci. Sannan kuma sai in zo in ƙara jawo waya in hausu hanyoyin sada zumunta irin su Facebook, WhatsApp, Twitter da sauran su da TikTok in ga me ke faruwa a duniya. Haka zan ta yi. In ina da wani wanki ne in yi. In ba ni da wanki ko inyi bacci ko in ci gabadanan waya, kallon fim ko games ko wani abu duka kafin war koɗiyai in ƙara zuwa in yi addu'a, in yi sallah. In zo in fara shirye-shiryen abin da zan dafa da yamma kafin mijina ya dawo. Idan na gama girki in je in yi wanka, in ci gayu, in sa turare. Sannan in mijina ya dawo in tarbe shi mu zauna mu yi fira, in kawo mashi ruwa, in kawo mashi abinci ya je ya yi wanka shi ma sai ya zo nima mu zauna mu ci abinci tare. Mu yi hira. In na kallo ne mu yi kallo, mu yi hirar duniya da dai abin da ya faru a rana. Muna yi, muna kallo, muna duba waya, muna ganin abin da ke faruwa a duniya. Sannan idan muka gama sai mu je mu kwanta. Wannan shi ne abin da nake yi a kowane rana. Abin da yake maimaituwa kuma shi ne dole zan yi sallah, addu'a ke nan, dole zan cinye abincin safan nan da ranan nan da dare. Sannan in dai da lafiya sai na ɗauko waya na ga me ke faruwa a yanar gizo. Wannan su ne suke maimaituwa. Sannan tana ƙarewa ne da zan yi wanka in kwanta, in yi bacci in huta.

Ina amfani da mai na lotion wanda yake gyara jiki sosai. Mai ɗin yana da kyau, sannan kuma zaka iya shafa shi a fuska, zaka iya shafa shi a jiki. Mai ne wanda yake gyara fata. Sunan man Beauty Fare. A lokacin, wata ƙawata ce naka ta yi posting ɗin shi a status ɗin ta. Ta ke cewa duk wanda ba burin shi ya yi bleaching baya ɓata fatan shi. In dai burin ka, ka fito da asalin kalan ka sannan kana son kai kalo mai kyau, to wannan man shi ya dace da kai. Da ma lokacin ban san man da zan shafa ba, duk man da na shafa baya amsana. Kamar bazan yi ba, na ce to bari dai in gwada in gani in da rabo sai ya amshe ni. Kaman wasa na mata magana na ce a ina ta siya. Ta ce min a wurin wani kostoma ɗin ta ne mai yi, sai da kayan kwalliya. Na ce to. Duk ranan da za ta ji ta min magana in ba ta kuɗi ta siya min. Ai ko ranan take ranin ta ce ta ma siyo min in ba ta kuɗin na tura mata. Kamar wasa na fara amfani da wannan Beauty Fare lotion maxitown. Amma ina haɗa da sabulun Ashanti. Shi ya ƙara mashi ƙarfi, nayi wani irin glowing, nayi wani sheƙi da kyau. Sati biyu da fara amfani da shi, duk inda na shiga sai kowa yayi magana. Nayi kyaunayi kyaunayi kyaunayi kyau. Kowa maganan shi ke nan, na yi kyau, na yi kyau. Kowa maganan shi ke nan, na yi kyau. Man ya amshe ni sosai. Aƙalla daga lokacin da na fara amfani da man, yanzu za a kai shekara kusan huɗu. Kuma tunda na fara amfani da man har yau bai ɓata mun skin ina ba, bai ɓata mun fata ɗina ba. Har yau ina jin daɗin man nan. Har ta dalilin haka duk wanda ya ganni sai ya ce min wane mai nake shafa wa sai in gaya mashi. Wasu ya amshe su, wasu ba zai amshe su ba. Kasancewan kowa da kalan fatan da Allah ya halacce shi. Abin da ya ma wannan ba lallai ya ma wannan ba. Saboda ni ma na sha gan wasu sun shafa wasu mayuka ya amshe su. Amma ni kuma in na siya baya amsana. Amma abin mamaki idan na shafa man shi kaɗai ba tare da haɗawa da wannan sabulun Ashanti ba, baya mun komai. Ba wai baya mun komai ba, bana yin glow ɗin da ya kamata. Amma in dai na haɗa shi da Ashanti ina wanka da shi, to shi ne nake yin glow ɗin. Wasu kuma kaman ita ƙawattawa da ta yi ce na siyan shi, ita shi kaɗai take shafa ya amshe ta. Ni kuma sai na haɗa da sabulu. Wasu kuma sun haɗa da sabulun duk bai musu ba. Wasu sun shafa shi kaɗan ma duk bai musu ba. To gaskiya ina jin daɗin amfani da-da man Beauty Fare saboda gaskiya yana da kyau. Ba ya saka bleaching. A hankali zai dinga fito maka da asalin kalan ka. Idan ke baƙa ce zai sa ke ki dawo irin caramel ɗin nan. Baƙin ki ya koma mai kyau, mai sheƙi, kalan ƴan gayu. Wanda duk wanda ya gan ki sai ya ce ka yi kin yi kyau amma ƙarya ne a cewa kina bleaching. Haka in ke fara ce zai ƙara fito miki da hasken ki dai-dai. A hankali za ki ta sheƙi kuma ko kin daina shafawa, ba wani reaction na ƙuraje ko wani sunburn ko wani ak. Zaki-zai miki maintaining asalin kalan ki. Shi yasa na ke jin daɗin amfani da wannan mai ɗin na Beauty Fare. Gaskiya ya amshe ni sosai. Kusan shekara huɗu ke nan ina amfani da shi. Ban sani ba ko nan gaba zan iya canza mai ko bazan iya ba. Amma a yanzu dai gaskiya bani da burin canza mai. Tunda na samu wanda ya amshe ni zan ci gaba. Bana fatan dai matsala amma in nan gaba na ga yana bani matsala zan iya canza wa. Amma a yanzu dai kam gaskiya bani da ranan canza mai. Saboda in dai ka samu mai ɗin da ya amshe ka, to ba amfanin canza mai. Saboda garin canza man nan za kaje ka canzo ma kanka masifa.

Lallai zuma yana da amfani, sannan yana magani ba ma kaɗan ba. Zuma yana da ɗanɗano mai zaƙi wanda ko dama baya magani abu ne wanda yake mai daɗin sha ga wanda yake son zaƙi. Zuma yana da daɗi kasancewan shi ana samo shi ne ba wai ta sarrafa mashi da wasu chemicals ba, ana samo shi ne daga natural dabba wanda yake ƙudan zuma. Ana samun zuma a jeji inda ƙudan zuma suke zuwa su yi gida su yi kashi. A nan ake samun ƙudan zuma. Sannan zuma yana da amfani kala kala. Ana haɗa magunguna daban daban. Kamamma masu ciwon ƙirjin olsa sukan haɗa zuma da wani garin magani. Akan sha shi kafin a ci komai a lasa ko a ci sha cokali ɗaya. Sannan a cire. A ƙara lasa da rana a lasa da daddare. Zuma yana maganin basir. Aka haɗa shi da bagaruwa. Yana da amfani sosai. Sannan zuma ana amfani da shi wurin skin care, wurin tsaftace fata da gyaran fata na mata. Akan haɗa zuma da madara da nascafe da lemon tsami a shafa a fuskan da yake da ƙuraje. In ka shafa ka barshi yai minti biyar ka wanke da ruwan dumi, in mutum ya yi sati yana wannan, fuskan shi zai yi haske ba haske mai cutarwa ba, haske mai kyau. Zai yi haske, ya yi fresh. Sannan in kina da kuraje ma duk zai kashe miki. Ɗaya daga cikin amfanin zuma yake nan. Sannan zuma yana maganin tabo. Idan ki ka ƙone ko ka ƙone a hannu, in kana yawan shafa zuma, to tabbas wannan taban zai ɓace. Ni ma na taɓa amfani da zuma a wani kuna da na taɓa yi ina shafawa. Ai koyamin aiki. Sannan mutane da yawa suna amfani da zuma amma dai wasu basa son shi musamman warin shi.